Eh tabbas, wansu lokaci nake rubuta kuɗin da nake kashe a aiki saboda it is, erm, ya zama dole mutum yana, yana rubuta rahoto, irin, irin wannan abubuwan kaman kashe kashen da kike yi saboda yana da amfani mutum ya san nawane ya kashe a rana, nawane mutum ya kamata yace ya ajiye saboda gobe. So ni kam tabbas ina rubuta kashe kashen da nake yi fannin wurin kuɗi tun ba a wajen aiki ba da kayan gidan da nake saya zuwa kasuwa da nake yi, kayan da nake sa duk ina rubutawa tabbas.

Umm wasu lokaci in an biya albashi nake zuwa kasuwa amma wasu lokaci dai kamar in zan je siyan kayan miya haka ko in zan je siyan kayan abinci amma mostly na kan je kasuwa um fannin kaman wuraren Juma'a ka ko Laraba saboda kaya a kasuwa sun fi sauki a wannan iri lokacin. Kuma na fi son zuwa da safe ne saboda in ka je da safe safe zaka gan su daidai suna buɗe kaya kuma lokacin abubuwa suna da ɗan, ɗan um, ɗan sauki ka samu abu kuma mai inganci.

Wannan kam tambayar dai abinci nake ci a wurin aiki. Wannan kan in ba abinci ka kake ci ba a wurin aiki to me zaka ci? Amma wasu lokaci dai da safe ina iya siyan koko da kose in yi, in ci abincin safe da shi. Sai abincin rana kuma ina iya siyan soft drink kamar Coca-Cola ko Fanta. Ina hada shi da burodi ko da biskit ko da kayan ɗaɗi dai haka dai. Sai in na dawo gida kuma in na bar wajen aiki ina zo tun da shuke na aure. In zo in samu matar ta dafa mun abinci mai lafiya, mai daɗi. So, komai dai da ta dafa dai Alhamdulillah sai mu tana ci. Amma a wajen aiki kan bana cika cin abinci sosai amma in ma zan ci, in ma ya zama dole to zai zamance abu, abu kaɗan kaɗan ne. Ko mata na ta samun a kula in tafi da shi aiki ko in saya in naje wajen aiki haka dai.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? To fa, gidanmu da yai a wajen jan ƙasa muke da shi. Amma a wasu wurare kusa da gidanmu ƙasanmu ba ja ba ne. Za ka ga kamannan fari fari kamar yashin gina gida dai haka kamar yashin filasta. Amma a wajen gidanmu kam, yashin gidanmu kamar ja ja ne na kamar laka laka dai in a yi ruwa saka ga ko'ina ya caɓe. Amma gashi, alhamdulillah muna iya shuka shinkafa, har jiyya, girma har mun yi, har mun samu riba. Alhamdulillah, mungode Allah ma wannan.

A'a gaskiya bana, bana tauna goro saboda na ga kamar goro a na so na tsofaffin mutane ne kuma yana sa haƙori suyi jajaye. Kuma ni kan gaskiya ni bai nawa ni tsofa sosai bane. Ba ma ga, ba ma san meye amfanin cin goro ba ko tona goro ba. Kuma gaskiya yana sa haƙori da bakin wani yayi ja. Kuma sai ka ga tsofaffin nan duk suna layi suna tasiha. To ni ban san me amfanin shi ba ko, ko me ma'anar cin shi ko ma'anar tonawan shi. Amma dai kam ban dai fara tottau nawa ba inda haka ne.